Eh, ina iya bada barkwanci kam. A ko da yaushe sabida nima ma'abocin barkwanci ne. In sa mutum yayi dariya yayi nishaɗi ina jin daɗin wannan. Dan ni ma'abocin bada barkwanci ne. Barkwanci yana da daɗi kuma abun so ne a wajen mutane.

Wasan da nake yi a waje shine wasan ƙwallo. Shi nake iyayi a waje in tuɓe daga ni, sai gajeren wando, sai riga, mu zauna da abokanai, mu buga tamola, ayi nishaɗi, a tashi kowa ya dawo yana farin ciki yaji daɗin motsa jikinsa.

Gaskiya ina dai da sauri amma ba sauri can sosai ba. Ina iya rubutu da sauri kam, amma ba sosai ba. Wani lokacin kuma in kaga saurin rubutun ma zakai mamaki yadda nai saurin. Wani lokacin ko za ka ce ban da saurin rubutu. Ina dai tsaka-tsaki, ban da saurin rubutu, ina da saurin rubutu.

Inda nake kare kaina daga sauro ina amfani da gidan sauro wato net da shi nake amfani, da shi nake kare kaina daga cizon sauro. Wani lokacin kuma ina amfani da maganin sauro na fesawa ko fiya-fiya. Da shi nake amfani nake kare kaina daga sauro. Amma mafi akasari dai na fi amfani da gidan sauro na net kenan da shi nake amfani.

Eh ina iya busa tsaki. Muna iya busa tsaki da ƙwarya ko da akwai wani abin da muke kiransa da fai fai da shi muke busa tsakin mu. Gaskiya eh ina iya busa tsaki kan sosai sosai. An mana amfani da rariya ko fai fai ko tire dashi dai muke busa tsakin.

Eh, kullum ina buɗe Bluetooth dan sabida ina amfani da Bluetooth ɗin kunna wajen ansa ƙiran waya. Koko Bluetooth ɗin waƙa irin yamma ta yi mutum ya ɗan kunna waƙa ya samu Bluetooth yayi nishaɗi da zuciyarsa. Gaskiya ina amfani da Bluetooth a ko da yaushe kam dandashi nake ansa kiran waya.

Gaskiya nafison shan sayi a kofi balantan shayi a kofi madara. Yanzu wani abu da ake kiransa da milo haka, ina jin daɗin shan shayi saboda nafison shayi akan kofi gaskiya. Dan shi kofi yana janyo wani matsala a jikin mutum. Nafison shan shayi akan kofi kam.

Gaskiya bamu da gida da yawa, gidanmu guda ɗaya ne tilo wanda muke da shi, bamu da yawan gida. Sai dai a gidan nan akwai ɗakuna sunkai guda biyar zuwa shida, da tsakar ɗaki guda biyu amma gidanmu guda ɗaya ne kacal. Ba yawa ba kari shine gaskiyar al'amarin.

A'a, bana shan magani kullum. Sai lokacin da banda lafiya ko zazzaɓi ko mura ko ciwon kai nake shan magani. Amma al'amarin gaskiya bana shan magani kullum. In kana shan kullum sai a ɗauke ka ma mara hankali ne kai. Sai lokacin da dai ba ka da lafiya ake shan magani ba kullum ba.

Ina tufad da miyuna ne a kan ƙasa. Inna tofas sai in sa ƙafa na sai in shii deɓo wani ƙasan sai in rufe shi. Ko kuma in akwai kwata a kusa dani a nan nake tofarwa. Inda nake tofar da yawuna daga ƙasa sai kwata, ko kuma bola haka in na zo wucewa.

A lokacin da na fi so gaskiya, na fi son ranar Juma'a. Juma'a itace ranar danafi kowace rana so, tafi daɗi tafi komai da komai. Gaskiya, na fi son ranar Juma'a. Irin ansaƙo daga sallar Juma'a nan kai, garin za ka ji ya ƙara wani daɗi da annashuwa.

Gaskiya ina da yawan tafiyan ƙafa gaskiya kuma ina dogon tazara da tafiyan ƙafa. Sabida wani lokaci idan mun tashi ma daga shago da ƙafa nake tafiya gida, ina dogon tafiya. Gaskiya ina tafiya irin minti talatin zuwa minti arba'in da biyar gaskiya kan a tafiyar da nake a ƙafa.

Gaskiya ina amfani da kafofin sada zumunta don labarai da yawa. Ina amfani da manhajan WhatsApp, ina amfani da manhajan TikTok, ina amfani da manhajan Facebook, ina amfani da manhajan Twitter, ina amfani da manhajan Google ta nan nake yaɗa kafafen labarai.

Gaskiya abun da nake siya daga kasuwa, ina siyan soɓo, nama, biredi, ƙori wanda nake dawowa dashi daga gida. Shi ne abun da nake siyowa daga kasuwa idan zan dawo gida. Wani zubin kuma zaka siyo shinkafa, ko wake ko masara ko dawa.

Gaskiya ne ban iya sasanta rikici a wajen aiki ba. Harsali ma ba a kawo mun in yi sasancen rikici a wajen aiki. Sabida ina da saurin fushi in wane kanaba wani abokin aikin ka haƙuri. Shi wan chan, "to ni ma sai inzo in yi fushi gaskiya ban iya sasanci a wajen aiki ba gaskiya kam."

Gaskiya abin da yafi muhimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya da riƙon amana. Inda kuke gaskiya da riƙon amana da aboki, to shine abokin ka. Ya faɗa maka gaskiya kai ma ka faɗa mai gaskiya. Tom shine abinda nake faɗa.

A'a, bana zama a kan gwiwa saboda hasali ban ma san menene kan gwiwan ba. Bana amfani da shi. Wajen da nake babu ma amfanin kan giwa. Balantana ince ina hawa gaskiya bana hawan sa. Shine maganan gaskiya kwata-kwata. Amma akwai wanda suke hawa dai ban sani ba. Amma ni kam bana amfani da shi.

Gaskiya anguwar mu babbar anguwa ne, sabida a anguwar mu kowane layi akwai titi. Ana ƙira anguwar mu da Boladi. Akwai babbar titi, layuka ne manya-manya kuma gashi ana samun su a gidaje kuma an gina su ne a tsare a ƙarƙashin hukumar gwamnati da taimakon mai anguwa a garin.

Eh ina iya ƙirƙiran bidiyoyi irin na barkwanci, irin na wasa da dariya, irin na zaman hira, irin na hirar soyayya, irin na ƙwallon gaskiya. Ina ƙirƙiran bidiyoyi kam ko da yaushe. Shi ma ya na ɗan sa ni nishaɗi a rayuwa kam gaskiya kam.

Gaskiya, ci cin da na fi son irin riɗi ko gyaɗa. Dan su, su na jin daɗin cin su, ci cin su. Don as, balanta nama gyaɗa kai kasan daɗin gyaɗa, ka zo na irin tasoyen na alaƙalar tasoyi, taɗan jiki shiri da ɗan sigar ka akai kana ci kana lumshe ido.